Shin kun taɓa tafiya a kan ruwa kamar cikin kwale-kwale? Eh tabbas na taɓa tafiya a cikin ruwa amma tafiyar ba mai nisa bane, daga wani gaɓa ne zuwa wani gaɓa mun shiga cikin wani gari inda ake ce ma ɗan bushiya lokacin ana amfani da kwale-kwale. Gaskiya tafiyar tayi daɗi sosai domin ta ƙayatar domin za ka abubuwan da ba ka saba gani ba za ka gansu.

Yaro na kowa ne. Me kuke gani game da al'adar tarbiyyar yara tare? To, tarbiyyar yara dai yana buƙatar sa idanu da kuma matimaka, domin mutum ɗaya ba zai iya tarbiyyantar da yaro shi-shi kaɗai ba in ba Allah ya ba shi iko ba. So ana buƙatar ya zamto cewa iyaye suna sa ido a kan 'ya'yan su da kuma makwabta su masu taya iyaye akan sa idanu akan yara domin ɗa na kowa ne.

Wani gidan abinci ka fi so? Gaskiya gidan abincin da na fi so shine gidan abincin da ake yin kayan fulawa. Wato gidan da ake yin kayan fulawa. Ina matuƙar son wa'innan gidajen abincin sosai sosai domin suna ƙayatar da ni.

Ku gaya mana game da dambu. Shi dambu wani abinci ne na malam Bahaushe, wanda ake yin shi da tsaki, da kuma ganyen, ganyen alayyahu. Za a saka mashi mai da ɗan gyaɗa, sai a ci. Abinci ne dai na malam Bahaushe. Shi dambu ana yin shi da dambu, ana yin shi da tsakin masara ko tsakin shinkafa.

Ku gaya mana game da miyar kuka. Ita miyar kuka abinci ne na malam bahaushe wanda ake yin ta da ganyen kuka. Za'a daddaka ganyen kuka, ya bushe, a tanƙade, sannan a zo a kaɗa miya da shi sannan a ci tuwo da shi ko kuma a ci biskiy. Ko wasu ma har da shinkafa suna cin shi. So ya danganci yanayin wajen da ka fito da kuma yadda kuke amfani da shi.

Ku gaya mana game da wayarku ta farko. Idan ana maganan wayar salula ne, lokacin da na fara kiran waya aka amsa ni, ni karan kai na abun na ba ni mamaki, ina jin kai abun nan mai yiyuwane ba stafi a cikinsa, so mamakin abun yana nan yana ta bi na gaskiya sosai sosai har kusan da abun ya ma fara yawaita amma ina mamakin al'amuran.

Ku gaya mana lokacin da kuka ɓata a wurin da ba ku sani ba. Gaskiya akwai wuraren da za ka je ka yi ta yawo ba ka san guri ba. Kuma sannan ka rasa gane me ma ka ke yi a gurin in ba ka yi tambaya ba. Za ka ɓata lokuta masu yawa a gurin. Misali na taɓa zuwa wani kasuwa naje makuwa ya kama ni na dinga yawa na rasa inda zani ƙarshe sai da na tambaya kafin aka saka ni a hanya.

Wane karin magana kuka fi so ku faɗa ma'anarta da lokacin da ta dace? To, karin maganar gaskiya da na fi so kuma na ke faɗin ta a lokacin da ta dace shine "shiru ma magana ne". Saboda a lokacin da wani ya zo maka da fitina, yana so ka yi fitina da kai. Idan ka ce masa "shiru ma magana ne", shi ma ya fahimci me kake nufi. Wannan ma shi ma kaɗai ya ishe mutum.

Ku gaya mana game da hotuna da bidiyoyin biki. Gaskiya hotuna da bidiyoyin biki abubuwa ne masu ƙawa da ƙayatarwa, kuma abubuwa ne wanda za a aje su domin tarihi. Dan biki in aka yi shi a nafa tamkara a ƙarayin shi, to abu ne da yake zuwa rana ɗaya, ya tafi ta waƴannan bidiyoyin da abun da suka zamanto, hotuna suka zamanto tarihi. Dan ka zo ana cewa ai lokacin bikin wancane, lokacin kazan wancane.

A ganin ku, me yake taimakawa mutum ya daɗe da rai cikin lafiya? Gaskiya, kula da lafiyar da kuma kiyaye dokoki na kare kai daga kamuwa da cuta shi ke daɗadda mutum da lafiyarsa cikin aminci da kuma ƙoƙarin ziyartar, ah, asibitai a lokacin da mutum ya ji wani sauyi a jikinsa.

Ku bayyana yadda kuke dafa abincin da kuka fi so daga farko zuwa ƙarshe. To gaskiya ni inason ah farin shin ƙafa da miyar dage dage. Farar shinkafa dai yanda ake dafa ta za a wanke shinkafa, a dafa, a wanke ta, a zuba a tukunya ta dahu, a yi, a yi mata, a, dahuwan farko a wanke ruwan, a ƙara zubawa ta gama an dafa take nan. Sannan miya kuma za a sayi kayan miya, a jajjaga, a zuba a tukunya a ɗan sashi ɗan soyu a saka mashi, a saka mashi sinadarai. Sa'annan in kana da nama ne ko kifi shima ɗin ka zuba, ka zuba a ciki. Sa'annan a jujjuya miya ta tashi. Sannan a sauke, sannan a kama ci. Yadda muke gudanar da abincin da, na, wanda nake gudanar da abincin da na fi so ke nan shine farar shinkafa da miyar dage-dage.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? Ya danganta, saboda yanayi wani lokaci idan mutum ka tsarkake gida yau wani zai iya bari sai bayan kwana uku ya ƙarayi, wani kuma zai iya yau yayi gobe yayi jibi yayi, ya danganta da yanayin yadda wajen ke datti da kuma yanayin da ake mu'amalan tan gurun. Idan kana wurin da ake ƙura ne to ba ka dafa zafi duk bayan lokaci bayan lokaci sai ka dinga gyara waje. Idan kuma waje ne kano waje wanda ba a ƙura, to dole za ka ga kana yawaita, kana yawaita, kana yawaita jan lokaci za ka bayan kwana biyu kwana uku misali ka wanke su bayi, haka wasu sukan bari sai bayan kwana biyu kwana uku su wanke bayi wasu kuma bayan sati idan su kaɗai suke amfani da shi. In kuma ba su kaɗai ba ne to ya kamata kullum kullum.

A ganin ku me ya kamata a gadar wa yara? Ni gaskiya ana wa nazarin da tunani, abin da ya kamata a gadar wa yara shi ne ilimi. Saboda a wannan rayuwar da muke ciki ba abin da zaka gadar wa yaro da ya wuce ilimi. Idan ka bar shi da ilimi, zai iya rayuwa cikin kowane duniya ka je ka ijiye shi. Amma idan ka bar shi da saɓanin haka, to komai zai iya lalacewa amma ilimi abu ne na dindindin.

Me kuke ji idan mura ta kama ku? Idan mura ta kama mu ko ni dai zazzaɓi gaskiya nake fara ji sannan kuma da yoyon hanci da jan majina da akubabben ciwon kai da kasalan jiki. Sa'annan ido ma ya fara zafi yana yin ja. Duk abubuwan da mura suke sa mutum ya fara ji kenan a lokacin da ta kamasa.

Yanayin yankinku ya sauya, yaya cikinsa yake? A gaskiya yankin mu ya sauya sosai sosai cikin 'yan shekaru ƙalilan. Dan wanda ya bar yankin mu shekara shida baya da suka wuce idan ya dazo a yanzu, a wannan shekara muke ta dubu biyu da ɗari, eh na dubu biyu da ashirin da shida, yazo unguwar zai ga ko ina ya canza mashi. Saboda yanayin tituna da yanayin gine-gine ta a inda aka sabonta na unguwanni a unguwar. Mutum zai zo ya ga wajen duk ya zaman wani daban.

Me kuke gani game da basirar wucin gadi? Shin kun taɓa amfani da ita ko kuna son gwada wa? Gaskiya basirar wucin gadi amfanin shi na daidai lokacin ne amma basira na asali shine basira da zakayi amfani da kanka ka gudanar da wani al'amari. Kuma gaskiya na kan so na gwada basirar wucin gadi saboda yana da amfanin shi. Amfanin shi shine a daidai lokacin zai maka amfani kuma ya wuce ke nan. Sai kuma wani abin ya ƙara kama ka, kaman kana da basirarka nata na kanka yafi ace na wucin gadi ke gare ka.